Kana da katin kasuwanci? Kana da katin kasuwanci? Kana da katin kasuwanci? Ina da katin kasuwanci tu amma kamar wani irin katin kasuwanci. Kati na shago haka da idan na kwastoma sun zo suna buƙatar zasu je wani guri haka sai suce a basu kati in sun dawo.

Kina bin ƙa'idojin aiki? Kina bin ƙaye dodon aiki? Kina bin ƙaye dodon aiki? Eh tabbas ina bin ƙa'idojin aiki saboda nima ina buƙatar in na yi aiki mai kyau a biya ni. Saboda wannan ba laifi ba ne, aiki ne ya kamata in yi da kyau kuma ya kamata nima in ci. Tabbas ina yin aiki mai kyau.

Me kakeyi da farko lokacin da ka isa ofis? Me kakeyi da farko lokacin da kace ka isa ofis? Abin na farko da nakeyi ina fara sign in ne, alamun na zo domin na tabbatar da wa'inda suka riga ni zuwa nima na shiga cikin su shi ne abun da ya kamata in fara yi kuma shi nayi.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? To abina farko da nake yi, na fara gode ma Allah da farko, ina sa anemi mai shanu wanda zai man buɗa kuma na fara zama cewa ma baji kafin ayi shuka saboda lokacin da muna lokaci ne da mutane ke alfahari da shi. Duk da dai wasu basa jin daɗin zuwa haka su amma wasu na jin daɗi. Mostly na son fi jin daɗi, wanda suka fi jin daɗi sunfi yawa saboda wanda suke fin jin daɗi dalilin sa shi ne zasu samar da tsiron su shuka iri ya girma, suyi harvesting nashi su samu amfani. Su kuma wanda basu da shi su ne suke adawa da haka saboda basu da abin da za su shuka ballantana susa nan gaba za su girma.

Kana cire takalma a gida? Kana cire takalma a gida? Ina cire takalma a gida kafin na shiga gida saboda idan ban cire takalma a gida ba to ina zan cire su, ai ya kamata dukkan wani muhalli na wanda ya cancanci a ce na, to ya kamata a same ka yo pafet a kanshi ka zama mai tsabta da ba zai yiwu ace kana gida ko kuma in ce an shigo cikin ɗaki da takalmin ba zai yiwu ba. Abune mara kyau tunda ana sallah ana ibada Allah a ciki. Kuma ya kamata a ce an tsabtace inda ake ibadar Allah.

To nawa kake yanke farce, yanke farce? To nawa kake yanke farce? To nawa kake yanke farce? To gaskiya sati ina yankan farce, dubban sati biyu ina yanke farce na sau biyu. Hak, haka ma duk sati kenan. Wannan tabbaci ne na bada haka, haka. Domin gaskiya ce kuma gaskiya na bada.

Yaya kake jira a layi? Yaya kake je? Yaya kake jira a layi? Kaman yan da kowa ya sani layi dai da abin da aka ce layi ba wani wanda za a ce anso ba. To amma rayuwa ce take jawo aso haka. Ko da ba ka so dole za ka so. Saboda idan ya kasance dole sai ka yi layi, za ka samu akhairi ya zama dole ka yi layi. Inya ka kasance ko ka yi layi, za ka iya rayuwa. Ka zama dole ka yi layi, idan ba kai ba za ka hana ka. Kamata mutane su riƙa bin layi kafun indai sun san regulation ne ko doka ce, kamata su riƙa bin doka.

Wa yake ƙaƙƙafa maka baya? Wa yake ƙaƙƙara maka baya? Wa yake ƙaƙƙara maka baya? Wanda ke ƙaƙƙafa ma baya shine ɗan uwanka ko abokinka ko iyaye, mazan iya cewa har iyaye. Saboda indai mahaifa na san ka za su maka dukkan abin da kake so, kaima indai kana san iyayenka dagaske dukkan abun da suke so kaima kana san shi.

Wane irin burodi kake fi so? Wane irin buredi kake fi so? Na irin burodi kake fi so? Na fi son buredi mai laushi, saboda buredi mai laushi shine daɗin buredi. Bana son gasashshen buredi, wanda aka ce yaɗan babbake ɗinnan saboda baya mun daɗin ci.

Kana riƙe lema lokacin ruwa. Kana riƙe lema lokacin ruwa. Kana rikile ma lokaci ruwa. Kana rikile ma lokaci ruwa. Saboda haka tsaron lafiya ta duk da dai Allah ke tsarewa to amma ya kamata mu mutane mu zama sila.

Kana jurewa barkono mai yaji? Gaskiya ina jure mishi saboda ni gani nake abinci duk yajin shi, indai ba zai cutar da ni ba, to zan iya cin shi amma in ya kasance yaji ya yi yawa abinci bai daɗi ba, to abinci bazai ciwu ba wannan.